Idan ba ƙo ya ce in koya mashi kalmomin Hausa ƙwaya biyar, zan zaɓa zo, tafi, tashi, zauna da kuma karɓa. To, abunda ya sa zan zaɓu waƴannan m kalmomi guda biyar. Suna ɗaya daga cikin kalmomi, suna kaɗan daga cikin kalmomi mafiya sauƙin, mafiya sauƙin faɗa a baki. Koda mutum ba bahaushe bane. Zo zai iya faɗan zo, zai iya faɗan tafi, zai iya faɗan tashi, zai iya faɗan zauna, zai iya faɗan kuma karɓa in kuma amsa. To, waƴannan kalmomi ne masu sauƙin faɗa kuma kalmomi ne waɗanda an yi ana yawan amfani dasu a yau da kullum. Rayuwa na yau da kullum. Shi yasa zan zaɓe su.

Ni yawan sa, um, manyan kaya ne, wato kaftan ce. Nan kaftan na, uh, kuma ina son yadi mai laushi. Bana son yadi wanda yake da, uh, ƙaɓa ba haka, ko in ka taɓa shi zaka ji yana da wani santsi haka. Ina son yadi wanda yake da laushi sannan na fi son, uh, uh, kuma to kalan shuɗi. Ina son kalan shuɗi sosai gaskiya. Uh, dan, uh, da lokacin da na zo zan zaba ma kalan yadi, sai na kalli shuɗi sai in ga to ina da shuɗi da yawa sai in kuma canza wani lokaci, in ɗauki wani wanda dai, uh, na san ba ni da irin shi saboda ban san kuma shuɗin ya min yawa a cikin kayyayaki na.

Gaskiya ranar biyan albashi ita ina jin daɗi sosai domin, ah, rana ne wanda zan siyasai amfanin da dama ce nake jira kuɗin su zo in saya wayanda suke bi na bashi in biya su, in yi kyauta ga wayanda nake so inyi kyauta. Sannan duk abinda da nake so a lokacin zan yi amfani da shi ne wanda zan ɗan ajiye kuma in ajiye domin, ah, tsarar lalura. Ina jin daɗi sosai gaskiya ranar biyan albashi.

Yawanci, uh, um, ina farawa ne da tashi gab da sallan asuba wajen kaman ƙarfe huɗu da, uh, rabi. Uh, na safiyar kenan. Ina tashi, zan yi, uh, zan goge bakina, in yi alwula, in yi sallan dare na. Bayanan an kira sallah, zan je in yi nafila kafin liman yazo. Idan yazo an tada sallah, in yi sallan, uh, asuba, in yi addu'o'i na safiya, na neman kariya daga wurin Allah na safiya. Sannan ina dawo in yi karatun Kur'ani. To wannan yana da muhimmanci sosai a cikin rayuwana. Idan na dawo kuma bayan na yi karatun Kur'ani kuma, um, ina akwai kaman, um, courses na ɗan gajeran zango da nake yi, kama abin da ya danganci AI haka, abin da ya danganci kaman koyon kasuwanci da nake yi a cikin laptop ɗina ko kuma wayana, sai in yi ƙoƙari in yi shi kafin kuma nan, uh, ina ɗan yi sai lokacin karyawa yayi. Idan yayi sai in je in karya. Bayan na karya, wani lokaci ina yin ɗan kallon film haka. Wani lokaci kuma kawai zan ɗan shiga Twitter dan, uh, dudduba rahotanni na abubuwan da suka faru. Sannan, daga nan idan ranan akwai aiki sai in tashi in tafi aiki. Uh, ina tafi aiki kuma bazan dawo ba sai can da yamma. To gaskiya haka rayu-haka rayuwa na yake tafiya. Kusan kullum akwai ranakun da wasu abubuwa sukan canza amma yawanci dai hakan ne gaskiya yake faruwa.